Yaushe kake zuwa kasuwa? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wace rana ne mutum yake zuwa kasuwa, ko domin sayayya ko domin sayarwa. To ni ina zuwa kasuwa domin sayayya kuma na fi zuwa kasuwa ranar Asabar. Kuma idan zan je kasuwa na fi zuwa da safe domin a wannan lokaci kaya suna nan sabo kuma ba wai sai na yi tafiya da gaggawa ba. Ina dauki lokaci in yi sayayya cikin natsuwa kuma yadda ya kamata.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sanya abin da zai tuna masa a wayarsa ko kuma a wani wuri domin akwai wani aikin da ya kamata ya yi a gaba. To, eh, ina sanya tunatarwa domin ayyukana na yau da kullum saboda hakan yana taimaka min in kasance cikin tsari da kuma guje wa mantuwa. Yawanci ina amfani da wayata wajen saita tunatarwa ko kuma alamu idan ina da wani muhimmin abu kamar taro, aiki, biyan kuɗi ko wani akawari. Nan da nan ina rubuta shi a cikin, uhn, tunatarwa ko kuma kalanda tare da saka lokaci da ranar da za a yi shi. To wannan yana taimaka min in samu sanarwa kafin lokacin ya yi domin in shirya kaina. Haka kuma ina tsara ayyukana ta hanyar rubuta jerin abubuwan da zan yi a rana. A farkon rana ko kuma daren da ya gabata ina rubuta muhimman ayyukan da nake son kammalawa. Bayan na gama kowane aiki ina goge shi daga jerin wanda hakan yana ba ni kwarin gwiwa da kuma jin cewa na ci ma wani abu. To idan aiki ne mai muhimmanci sosai nakan saka tunatarwa fiye da ɗaya. Misali, tunatarwa ta farko kafin rana ɗaya, sannan wata a ranar da za a yi aikin. Wannan yana taimaka min in guje wa mantuwa ko kuma jinkiri, bugu da ƙari idan ina wurin aiki. Wani lokaci ina amfani da takardun rubutu akan teburina domin tuna min da muhimman abubuwan da ya kamata in yi cikin gaggawa. A takaice ina sanya tunatarwa ta waya, da kalanda ta jerin ayyuka, da kuma rubutu a takarda domin in tsara lokacina da kyau, in guje wa mantuwa kuma in kasance mai inganci a ayyuka na yau da kullum.

Kana jin tsoron ƙwari? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko lokacin da mutum ya ga kwari ko yana firgita ya ji tsoro ko kuma ya ji gabansa ta faɗi ko kuma baya tsoro. To in aka tambaye ni, zan ce ni dai a matsayina na mace ina jin tsoron wasu kwari kaɗan musamman idan sun zo kusa da ni ba zato kuma ba tsammani. Ba wai tsoro mai tsanani ba ne amma akwai wasu ƙwari da suke bani rashin jin dadi. Misali idan na gan kyankyaso yana tashi ko kuma yana gudu a kusa da ni zan ɗan ja baya saboda ban san yadda yake motsi da sauri. Haka kuma sauro ko kuɗin zuma suna iya bani tsoro kaɗan musamman idan suna yawo kusa da fuska na saboda tsoron cizo ko kuma harbi. Amma akwai wasu kwari da ba na jin tsoron su kamar tururruwa ko kuma malam buɗe ido saboda ba su da hatsari kuma suna da saukin mu'amala. A mafi yawan lokuta idan na ga kwari a gida zan fi so na kore su ko kuma in fitar da su maimakon in kashe su. Don haka ba cewa ina jin tsoron dukan kwari ba ne a'a amma wasu daga cikinsu suna iya bani tsoro ko rashin jin dadi musamman idan sun bayyana a wuri ko kuma lokacin da ban zata ba.

Wane shago kake fi zuwa? Wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko wane shago ne mutum ya fi zuwa yau da kullum. To, in aka tambaye ni, zan ce shagon da ni na fi zuwa shine wanda yake kusa da gidana da kuma wanda yake kusa da wurin aikina, kuma inda nake samun abubuwan da nake bukata cikin sauƙi da kuma farashi mai kyau. Mafi yawancin lokaci, na fi zuwa ƙaramin shagon da ke kusa da ni, wanda ke da abubuwa da yawa. Saboda a nan nake sayan kayan yau da kullum kamar sabulu, burodi, madara, man shafawa, taliya da sauransu, da kayan miya. Ina son shagon da yake da tsafta, ana shirya kaya da kyau, kuma ma'aikatan suna da mutunci ga kwastamominsu. Idan kuma ina buƙatar kayan lambu ko kuma kayan abinci sabo, nakan je kasuwa saboda a can kayan suna da sabo kuma suna farashi da ya fi sauƙi. Wani lokaci ma ina yin ciniki don rage farashin. Saboda haka bana da shago guda ɗaya tilo da nake zuwa kowane lokaci ba. Amma dai na fi zuwa shagon da yake kusa, mai araha kuma inda zan samu duk abin da nake buƙata ba tare da wahala ba.

Me kake yi da ragowar abinci? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko lokacin da mutum ya yi girki bai iya cinye ba, ko me yake yi da abincin da ya rage. To in aka tambaye ni zance ni dai idan abinci ya rage bana zubar dashi kai tsaye saide idan ya lallace ina kokarin amfani da ragowar abinci ta hanyoyi masu amfani. Da farko, idan abincin yana da kyau kuma bai lalace ba, nakan adana shi a cikin firij dina domin ci a gaba. Misali ragowar shinkafa ko miya ko tuwo, zan rufe shi da kyau domin kada ya ɗauki wari ko kuma ya lalace sannan a dumama shi idan zan sake ci. Wani lokaci kuma nakan canza shi zuwa wani sabon abinci. Misali kamar ragowar farin shinkafa za'a iya soya ta ko kuma a yi wata a hahaɗa mata kaya a ciki sannan a maida ita ta zama kamar jollof. Ko kuma ragowar miya ana haɗa ta da wani abinci daban domin kada ta ɓata. Idan miyar taushe ta rage, wani lokaci ina iya tuƙa tuwon garin kwaki sannan in ci da ita ko kuma in tuƙa tuwon masara ko kuma alabo domin inci da ita ba lallai na zubda ita ba to wani lokaci kuma nakan canza shi bayan na canza shi zuwa sabon abincin nakan cinye shi ko kuma in ba abokai. Idan kuma abincin ya yi yawa sosai, nakan raba da makwabta ko kuma masu bukata saboda yana da kyau a taimakawa mutane maimakon barin abincin ya lalace. Amma idan abincin ya lallace ko kuma ya fara wari, dole ne na zubar da shi domin kare lafiyata. Saboda haka ina kokarin adanawa sake amfani da shi ko kuma rabawa domin gujewa lalatar da abinci da kuma kiyaye lafiyata.

Kana yin waƙa cikin zuciya? To, in aka tambaye ni, zan ce eh, wani lokaci ina iya yin waƙa a cikin zuciya ba lallai sai na daga murya ba, musamman idan ina nan a cikin jama'a. Wannan yana faruwa musamman idan na ji wata waƙa da nake so ko kuma idan ina cikin yanayi mai daɗi da nishaɗi. Misali, idan ina tafiya a hanya ko kuma ina aiki mai sauƙi ko kuma ina, ina wurin aiki, to nakan tuna da wata waƙa sai na riƙa rerawa a hankali a cikin zuciyata ba tare da na fitar da muryata ba. Hakan yana sa na ji daɗi kuma yana rage gajiya da kuma damuwa. Wani lokaci kuma idan ina cikin farin ciki ko kuma ina tunanin wani abu mai kyau, waƙa kan zo min a rai kai tsaye. Amma idan ina cikin aiki mai buƙatar hankali sosai, nakan daina domin na mayar da hankali sosai. To, saboda haka yin waƙa a cikin zuciya yana ɗaya daga cikin hanyoyin da nake amfani da su cikin jin daɗi da kuma nishaɗantar da kaina a lokuta daban-daban.